Kwana biyun nan naje birnin tarayya Abuja. Gari ce wanda ban saba zuwa ba kuma na shiga motar haya amma an yi mun kwatancen wurare daban daban. Da na hau tafiya in na tafiyan Abuja a motar haya kwatancen da aka yi mun nan ban yarda barci ta sace ni ba. In na iyakar kukari in gan cewa a cikin motan nan wayan nan wuraren da aka kwatanta mun na samu na gansu kar in je in wuce gari. Dan ni na gan kaina kaman baƙauye ne a wannan tafiyan, da yake ban taɓa, gari ne wanda ban taɓa zuwa ba.

Ina duba saƙonni a wajen aiki wajen sau biyu ko sau uku. Ya dangana ga yanayin aikin da nake yi a wannan lokacin. Idan na samu aiki sosai a hannuna wanda ban da lokaci, ba zai wuce sau ɗaya ba. Amma idan aikin baiyi yawa ba, yana iya kai sau uku ma sai in duba saƙonni. Ran da muka zo gaba ki ɗaya ba aiki, wayan na hanuna ko sau nawa ma saƙo ya shiga, ina iya im duba kuma sai in yi mu'amala da jama'a.

Aikin jirgin, tuƙa jirgin sama aiki ne da ke burge ni sosai. Amma ban taɓa yi ba domin ban da wannan ilimi. Amma idan na samu, na koya gaskiya, zan so don aiki ce wanda ke burge ni. Ina son gan na tuƙa jama'a zuwa ƙasashen duniya daban-daban. Kuma nima karan kaina ze wayarmin da kai sosai duk lokacin da na gan mutum yake tuƙa jirgin sama yana burge ni sosai. Sai in gan ina da sha'awan yin haka, sai in gan kaina kaman ni ma ma in samu kaina ina wannan harkar.

Wato masu, masu talla a cikin mota da titi ba ƙaramar kuzari suke da shi ba. Duk lokacin da na gan su dai suna wannan harka, lallai kuwa suna burge ni sosai. Suna sa ni in zurfin tunani cewa wayan nan idan suka samu sarari za su iya su yi fiye da haka.

Jinya ya dangana wane irin rashin lafiya ne muke kula da mai jinya a gida. Idan rashin lafiyan da bai fi ƙarfinmu ba kamar zazzaɓi da mura irin wannan dama mun saba gan irin wannan rashin lafiya. Mun san kuma me mai ɗauke da wannan rashin lafiya ya kamata ya sha. Sannan mun san wane irin abinci ne yawanci wannan mai jinyan yake buƙata. Sai a dinga dafa masa irin wannan abincin sanan a je a siyo magani amma idan mun gan yanayin zai fi ƙarfinmu gaskiya, muna ɗauka majinyata ɗin mu kai asibiti. Domin a je a duba ba komi ba ne mu zamu iya mu gani da ido ko haka kawai a cikin tunanin mu muyi zato cewa za mu iya mu mu kula. Sai mu kai ma wanda sukayi karatu karatun kiwon lafiya a je a gwada a tabbatar asalin me yake damun majinyata.